A'a nakan tsaya in yi nazari sosai, saboda idan kana aiki ka yanke hukunci a cikin bacin rai zaka samu matsala. To ina dan tsaya in nitsu, in tsaya tsaf, in koma gefe wurin yin iska, sai kuma in nemi shawara da zuciya ta da kuma 'yan uwana. Sai kuma in yi addu'a, daga abin da ya fi alheri Allah ya tabbatar mun. Ban yi gaskiya nakan ɗaukan lokaci idan shawara ce ta aiki kafin in yanke ta. Saboda duk inda ka yi ba daidai ba zaka iya rasa wannan aikin. To shi ya sa nakan mutunta wannan aikin nakan daraja shi nakan kimanta shi bana kuma wasa da shi. Duk wani abu da na shawara nakan akwai wata istihara da aka ce mu dinga yi a musulunci to nakan yin ta fes sai in zauna da zuciya ta sai kuma Allah Ubangiji sai ya ba ni makita. To haka gaskiya nake yanke shawarata a dukkan lamuran aikina bana yin gaggawa.

A nakan ba almajiri. Mu a asali ba ma zu badda abinci ba ma wulakanta shi saboda abinci ana martaba shi sosai. So nakan nemi idan ka ci ya koshi na yi yawa, nakan ɗauka in ba wa almajirin ya yi amfani da shi ba don komai ba. Saboda shi almajirin yana bukata bai san mu ba. Tun da mu kuma mun samu ham mun sha Alhamdulillah sai mun ba wa almajiri sai yi amfani da shi saboda shi yakan neme shi sosai. Gaskiya ba ma zubar da abinci, ni dai ban da zubar da abinci. Na zubar da abinci to lalacewa ya yi amma ba na zubar da shi kwata kwata.

Eh ina saka hannayena a cikin, ina saka hannuna a cikin aljuhun rigata sosai na riƙe. Wani zubin ma idan ina tsaye nakan yi fin haka. Ko kuma idan ina tafiya nakan zura hannayena biyu a cikin aljuhun rigata. Idan ka zo irin wani mutane na cunkoso saboda kana da wasu abubuwan da ba ka so a ɗauke ma ko a yi ma kasata, to gaskiya nakan ɓoye su sosai in saka a cikin, a cikin wannan, ina cikin hannayena a cikin rigata saboda a riƙe abin da zai biyo mu ko na sata ko na abun sannan ina tafiya. Haka kuma zalika in ina tsaye ma ina tura hannayena a cikin saka su a cikin aljuhu rigata in riƙe su.

A kullun na tashi ina duba kalanda in ga yau a wace rana muke ƙarfe nawa. Saboda ko da za ka yi rubutu a ciki na rubuta wani fayil ko za ka rubuta wani abu a ciki. Dun gaskiya kullu yaumin in na tashi ina duba kalanda in ga wace rana ce. Annan kuma a kwanan wata nawa muke. Saboda ko da ka tashi za ka yi wani abun ka san cewa yau da ka tashi rana kaza ce ta ashirin kaza ga watan kaza shekaran kaza da za ka rubuta.

Eh ƙwarai kuwa ina zuba citta a cikin abinci na amma ba da yawa ba. 'Yar kaɗan saboda citta a kan a cikin abinci a miya takan sa ƙanshi takan kuma kore duk wani rashin ɗanɗano na abinci. To nakan ji daɗin ta sosai idan na saka amma 'yar kaɗan ba da yawa ba saboda idan tayi yawa tana sa ɗacin abinci. To shi yasa nake ɗan saka kaɗan zaka ji abincin ka miyar ka tayi ƙanshi tana tashi calcal ba ka da wata matsala.

Vanilla, na fi son ɗanɗanon vanilla saboda ya fi mun daɗi. Ina son shi, ina sha'awar sa kuma ina jin daɗin shi sosai. Gaskiya. Sai kuma na biyu, wanda na fi, hmm ɗanɗanon da na fi so shine sai kuma chocolate. Yauwa. To su wai nan kala da ina son su guda biyu da vanilla da chocolate. Annan ɗanɗanon ina son su sosai a ice cream.

Ta indai zan yi amfani ne, na kan yi amfani da shi idan zan saka in yi amfani da abin sa a kunne headphone. In yi amfani da shi shine nake kunna bluetooth amma gaskiya ba kullum ba si'i idan zan saurara abu. Saboda kwamfiyuta ta da waya ta suna da ƙara na kan je abin da nake je ba sai na saka a headphone ba. To gaskiya ba kullum nake kunna bluetooth ba. Ina kunna shi lokacin da na gaɗa hayaniya a guri kuma ina so in saurara abu. Sannan nake kunna shi.

A koyaushe addu'ar mu ke nan Allah ya bamu fatan cinyewa na ko wane abu da muka dasa a gaba. Saboda babban abin da ya fi dadi a rayuwa shine ka cinye, ace kai ne ka zamo na ɗaya ko kuma kai ne na mutum na farko da ka taɓa yin kaza. To kaga ba ƙaramin cinyewa bane ba, ace ka yi wannan abun. To kullum muna addu'ar Allah ya sa mu dace musammu ne na farko masu cinyewa a duk wani abu da muka sa a gabanmu kuma muna yin nasara akansa.

Inda ake sayar da kayan abinci, babban mazalin mu kenan ƴan Najeriya. Kayan abinci duk abin da muka siya, abinci ne zamu ci da iyalin mu saboda yanayin rayuwa da ake ciki. To gaksiya duk shagon da nafi zuwa, sai inda ake sayar da kayan abinci, sai kuma su biredi suwaye, su na fi zuwa gaskiya. Yanzu maganar siyo kawu takawun nan sai wani lokaci kuma sai kaje shagon kayan sutura ko takalma amma ban fiye zuwa ba, shagon da nafi yawan zuwa shine shagon sayar da kayan abinci da kayayyaki irin na haɗa kayan abinci.

A ƙwarai kuwa ina iya dafa abinci saboda abun da mu dabarar da mahaifiyan mu Allah ya jiƙan rai ta yi mana "Dukkanmu, mazanmu da matanmu kowa saida ya iya girki." To Allah ya jiƙan ta Allah ya gafarta mata saboda haka gaskiya ina tunani babu dai wani irin abincin da ban iya dafawa ba. Na iya dafa abinci kala kala Alhamdulillah, masu ɗanɗano masu daɗi wanda idan 'ya'yana suka ji cewa suke "Allah jiƙan yaya irin abincin yaya" saboda idan suka je suka ji na yayyenama ta, suka dawo suka ji nawa sai su ce "Kai irin wannan abincin daɗi ne da shi tabbas." Wannan da daɗi to gaskiya Alhamdulillah na iya dafa abinci kala kala shinkafa da miya tuwo masara da tuwon fulawa da miyar agushi da ungu da kifi duk babu wanda ban iya sa ba. Na iya kayan abinci suna iya dafa abinci kala kala sosai kuwa.

A'a na fi kuzari da safe yamma kuma ai tuni ai gajiya ta shigo da safe ni na fi kuzari duk abin da nake ina yin shi da sassafe kafin in gama komai saboda yamma ta nayi kuma jiki yayi la'asar rana ta daki mutum ka gama sama a kowane ma ka ke kan nema wurin da za ka huta to gaskiya na fi yin, na fi yin kuzari da safiya idan na tashi ina karya duk abin da zan yi na wahala na karfi da waye ina yin kokarin shi in yi saboda yamma ta nayi kuma jiki yayi, yayi nauyi ba za ka iya yin wasu abubuwan ba.

Ina bin komai a hankali cikin natsuwa da tafawa, yanda na samu ɗan matsala nakan koma gefe in je in ajiye, in ajiye wannan, in samu guri in zauna in sha ƙarama. Sannan kuma ina tai kuma in zauna in yi tunanin me aikin matsala da ta janyo min haka. Amma yanzu ina aikin kwamfuta ta cracking ta ko ƙari nake insan menene abin da ya janyo mata wannan abu. To shine matsalolin da nake in kan samu guri in zauna, in koma in yin ƙoƙari in san duk wata matsala da na fuskanta, yaya za'a in sallabe ta to haƙuri shine kawai sai in yi haƙuri, in saka kuma kafina in yi tunanin yaya za'a in samu wannan matsala. To haka nake, haka nake gama da duk wata matsala ta wannan ta aikina.

A lokacin sanyi yana ɗaya daga cikin yanayi da na fi so a cikin shekara. Saboda wannan lokaci na sanyi kana iya cin duk wani kalar abinci da kake so ba tare da a jikinka ya yi wannan ya ɓalɓale ba ko ya lalace. Haka zalika duk wani abu da za ka ci hankalin ka kwance za ka ci shi ba tare da ka samu matsala ba. Sannan kuma za ka ga jikinka kana samun kwanciyar hankali. Duk abin da kake so kana yi. Za ka ci duk kala irin abin da kake so ba tare da dai wani abu ya same ka ba ko amai ko kuma ga ciwon jiki. Toh gaskiya lokacin sanyi na fi so saboda na shi na fi hankali, na yafi kwanciya da shi jikina kuma ya fi karɓa sa.

Yan uwana da 'yan uwan 'ya'yana su suke ƙarfafa mun bayana suke kuma ƙara ƙima mutanen sukan madaracha ni akan wani abun. To gaskiya wayannan su ne mutane biyun da suke 'yan uwana da kuma 'ya'yana. Su ne wanda suke ƙarfafa mun maka, suke ƙarfafa mun bayana kuma suke tsayawa akan duk wani abu da ya taso na lamarin rayuwata ba ni da matsala. Duka abin da ita su za su tsaya, suga sun tsaya sun shige mun gaba sun yi mun abin da nace su.

A yi tafarku ma in kana neman ingancin aiki, ka nemo wanda ka yarda da su suna da aiki mai inganci. Shine abun da ake fara duba. Ni in na tabbatar da cewa na duba ingancin aikinsa. Yanzu idan gini ne nakan duba, an ce kwano ashirin ne za a yi wa takadda dai ta siminti. Idan naga mutum wa ya saka mun kwano ashirin da biyar ko talatin zan dakatar da shi. Saboda na san ba zai iya amfani ba. Sannan kuma ko ɗaga mun blokai na ɗaga naga kana karkatcewa to zan yi ma. Haka za lika ko aiki na kai ma na kwamfiyuta naga kana saurin zubawa ba tare da kana bincika ka tabbatar da abin da kake ba ko kana tafi raka rarara. Haka to na san cewa ba ka iya aiki ba tun daga sannan batsa. Amma ni faistin abin da nake yi shine na tabbatar ma kana da inganci kafin in ɗauke ka kai mun aiki. To shine kam.

Nakan bibi yayana mu tafi wurin gidan namun daji haka, ko kuma mu je gurin wani rugzi da ake ce mashi wani guri ne da ake zuwa a don hau lilo a danyi wannan. To gaskiya duk sanda nace nake son shaƙatawa lokacin hutu, ni da families dina nake da iyalina nake saboda su ne abokan rayuwata. Su ne nake tare da su to saboda haka ko washe idan aka tashi nakan ɗauke su na kaisu gidajen namun daji Zoo, sannan nakan ɗauke su inda ake hau lilo, sannan kuma muɗan gangara mu sha askirim, mu sashi shawarma da hamboga, muɗan ci kayan daɗi dai mu dawo gida kuma.

A'a na fi son AC, AC ba ta sa ni mura sosai fiye da fanka. Fanka idan na buɗe ta da yawa ta kan sa ni mura. Amma AC duk shaƙar da nayi mata da wuya na ji ko mura ta kama ni ko wani abun to gaskiya na fi son AC sosai. Saboda ita takan ratsawa duk zafi. Ita idan aka ce maka duk zafi to za ta baka sanyi nan. Amma fanka kuma ka ga ga ba za ta baka sanyi ba lokacin zafi. Shi ya sa na fi son AC. Ina son AC sosai saboda tana ratsa jin nan duk wani zafi da kake ji za ta kawar da shi gaba ɗaya lokaci dai. To na fi son AC fiye da fanka gaskiya.

Ina da safe, ina safe nake fita wajen karfe goma haka shine lokacin zuwa kasuwar mu. Wani zubin kuma idan yanayi yanzu ma inda kasuwa ce alhamdulillah bata da kyau da ta tarwatse babu ciniki kuma yawancin mu da aikin mu sana'an mu dama a cikin harkan waya muke yin ta to wani zubi ma sai ka jimama baka fita kasuwar ba. Saboda yanayin, yanayin rayuwar da take faruwa to gaskiya ƙarfe ɗaya lokacin da nake zuwa kasuwa koda yaushe ƙarfe goma sha ɗaya ya daɗe in kai ƙarfe ɗaya na fita daga kasuwa kuma bazan dawo ba sai bayan magariba wajen ƙarfe bakwai ko shida na dare shine.

Eh, ina iya duba amma in na yi scanning ɗinta a Google Lens ba. Nakan duba in ga wace lamba ce ta dace ta kuma yi amfani da ita. Yanzu kamar zan yi misali, zan tura a wani coins ɗin. So ina amfani yawanci da QR code saboda ya fi yi mun sauri zai nuna mun walleting, ainihin ta mutumin saboda irin fishing da ake samun matsala da kuma irin yadda ɓarayi sukan yi fishing ɗin akawar da address ɗin mutum ya tura wrong address. To gaskiya na fi son amfani da QR code kuma ina iya dubawa idan na duba sai in ga wanne ne actually, wanne ne tabbas wannan ɗin abin nasa address ɗin nasa da zan tura.

A nakan bi ta a hankali, a hankali. Wani zubin kuma in leƙa idan da bidiyo a YouTube na yanda sabuwar fasaha take, sai in bi ta a hankali. Ba don komai ba, ba a gaggawa abin da ba ka san shi ba. Idan ka yi gaggawa shiga za ka iya yin ba daidai ba ko kuma ka rasa damar shiga cikinta. To idan na ga sabuwar fasaha sai in tafi in kalli bidiyo ko in je in tambayi AI yaya wannan abar take. Ya bani detail in tsaya in karanta sai kuma in yi faratical, in duba yanda na gani. Idan zan iya, zan iya shiga ta. Idan kuma na ga tana min wahala, zan nemi wanda ya fi ilimi ne a kai na ya koya min yanda zan shige ta.

Kwarai kuwa, kwarai kuwa sosai ina iya amfani da kwamfuta. Ai bayan daga kwamfuta ma ni lokacin babu waya ni kwamfuta na fara iya kafin ma waya ta zama a yawan ci ta zama da yawa a Najeriya. To ni kwamfuta ita na koya don har malaminta sai da na koyar da ɗalibai da dama. A yi ilimin kwamfuta na da ake ce masa kwamfuta basics. To ina da mut ina da ilimi sosai a kan kwamfuta kuma yanda nake sarrafa ta yanda nake so har gyaran ta ina iya yi. In yi installation, duba software, in yi formatting kawai dai ciki ne dai da ban iya karatu sosai ba. Bana taɓa cikinta wajen gyaran inji ko wani abu.

A ƙwarai kuwa ina son karanta littattafai saboda ni ma'aboci ne na sha'awar tarihi da yanayin rayuwa da kuma neman ilimi. A koyaushe ina karanta littattafai sosai, su hadisi, su Risala da Bukhari. Sannan a ilimin boko ina son in dinga karanta littattafan tarihin duniya yauwa, irin su tarihin America, Ingila da su wannan. To ina karanta littattafai sosai ba don komai ba saboda in samu ilimi kuma in ƙaru da kuma wasu tarihin da ba ka san su ba. Ni yawanci ma tarihin ƙasa ta Najeriya nakan yawan karanta littattafai saboda in san asalin wannan wasu yararrakan da ni dai na san asali na amma su wasu yarakanma ba ka san asalinsu ba. To dole ka karanta littattafai za ka sani. Ina sha'awar son karanta littattafai sosai.

Aaa, ni ban jin wannan tsoron ƙwari. Ƙwari ɗaya ne nake jin tsoro sa cinnaka. Shima abin da ya sa nake tsoronsa saboda, aa yana da cizo da shi da kunama. Su wadan nan ƙwarin dai ina tsoronsu. Amma dai yawanci wasu ƙwarikawan da suke su ƙuda, su sauro, su waye ni duk wannan bai daman ba. Sauro idan ka ga ya damam mashi ne nake tsoro. Amma irin sukiya shi, irin su shazuma mu, aa irin su tsanya din ni ba damu na sukayi ba. Saboda babu ruwa na da su ba tsoronsu nake ji ba. Amma ka ga cinnaka da kunama ina ganin su wannan nake tashi daga wurin nayi ko ƙarin kashe su saboda za su iya illata mutum za su iya cizo.

A ruwan makuba ce. Ita ce kalar ƙasar gidan mu ruwan makuba. Yawance kuma waɗanda kada yawancin jihanni da na ke zaune jahar kano ji yawance ruwan makuba ce ruwan kasa shine ruwan makuba. To itace kalar yawanci colour din gidan mu kuma tana da da tauri haka da laushi ita dai ba irin me kama da duwatsun nan ba ce ba. Kana ɗan sa'a ba zaka fara haƙar ta tana da laushi da kuma ƴan ƙananan duwatsu.

A'a na fi son miya mai zafi. Na fi son miya, imma miya ta sanyi ni ban iya cin abinci da abinci mai sanyi ba, na iya cin shi ne na fi son abinci mai ɗumi ko mai zafi. Yawwa miya kuma ta samu mai ɗumi, yauwa kana ci tana ɗan-- ɗanɗanon zakin nan yana taro a kanka da zafinta sosai ya fi ratsa rashin ka sai ka ji daɗinta. To ni na fi son miya mai zafi sosai, ta fi yi min daɗi. Ina kuma bukata, ina jin daɗinta sosai saboda yanayin yadda take da daɗi da zafi idan tayi da zafinta. Amma idan da sanyi kana ci zuciyarka ma tana tashi saboda yawanci duk maggin da aka yi amfani da shi ya kwanta. To shi idan ba ka ɓararra ka shi ba bazai buji kicin miyar ba. To in aka zuba maka sai ka ji zuciyarka tana tashi shiyasa na fi son miya mai zafi sosai kafin in ya an ci abinci da ita.

A gaskiya ban amfani da shi. Da dai na yi amfani da shi amma yanzu gaskiya ba na amfani da shi. Inda alhamdulillah yanzu ina da sola wuta sola awa ashirin da huɗu tana aiki ga kuma fanka ga ƙwai, akun nato, duk saurayen kuma ko shi ƙofar ɗakina an rufe take. To gaskiya sauro ne yanzu ba na amfani da shi. Da man tunda na nake amfani da shi ban iya numfaci saboda iska ba ta shigowa. To na fi yi yanzu kuma babu kuma ba na amfani da ita kwata-kwata yanzu saboda ga fanka, ga wuta, ga komai kawai sai dai ka huta baka da wata matsala. To gaskiya ban amfani da wannan abun sauro net kwata-kwata.

A buri na aji in kai matakin sama ko ƙoluwa ke nan. Kafin ace ka ga girma ya kama ka to kullun buri na ke nan. Allah kuma ya cika mana mabudi. Kuma duk wani ma'aikaci, indai yan--ma'aikaci ne yana so ya kai, ya kai wannan ƙololuwar. Tunda idan ka fara daga ƙasa kullum kana buƙatar Allah yasa ado-- a ƙara maka girma, a ƙara maka girma har ka kai matsayin shugaba na guri wanda daga nan za ka yi ritaya. To gaskiya ni buri na ke nan kuma ko yaushe shi nake addu'a Allah ya tabbatar mun.

Ɗaurin aure, ɗaurin aure na fi so saboda a nan ne zamu mu maza muke haduwa da 'yan uwa da abokan arziki, a wanda ka jima ba ka gani ba. To a nan za ku zauna kuyi hira, kuyi shewa, ku tuttina abubuwa da yayi dadi. Wanda ma sai ka kayi shekara ma ba ka ganshi ba amma a wajen ɗaurin aure sai ka ga ka je ka same shi ka zauna lafiyan gaisa. Ba don komai ba saboda shine kuɗi-kuɗin da za ku samu ku haɗu, inda kowa yayi nesa da juna amma ɗaurin aure sai kaga an haɗu, an haɗu wanda kai shekara biyu, biyar ma ba ka ganshi ba amma musabbabin wannan ɗaurin auren sai ka ga ka ganshi kun gaisa kun yi zumunci kun haɗu. Kuma a lokacin tsofaffin abokai sunfi haduwa saboda idan aka ce ma ko abokin ku ne zai yi aure ko kuma zai aurar da 'yarsa ko ɗansa, to sai kada an cika sosai an haɗu. To gaskiya nafi son ɗaurin aure sosai.

A'a, inda nake sassauta rikici aiki ina kan kiran kowane ɓangare in tambaye shi me ya haɗa shi da wancan ɓangaren. To idan wannan ɓangaren ya yi min bayani zan kira wancan ɓangaren ma in ji sannan sai in zauna sai kuma mu yanke hukuncin wane mataki za mu ɗauka. Hakan mutum ko kuma yaya za a yi mu daidaita su sai kuma a haɗa su sai a ba kowa yaba kowa haƙuri sai a sassaita su su koma su ci gaba da aiki. Don wani zubin idan ka ce za ka sasanta rikici kuma ka haɗa mutane a lokacin da zuciyoyinsu a bige suke to ba za a fa a samu nasara ba. To dole sai ka kira ɗaya ka ji tabakinsa, ka kira ɗaya ka ji tabakinsa in kuma da shaidodi sannan sai ka kira shaidodinsu ma ka ji tabakin sai kuma ka haɗa su da shaidodin gaba ɗaya sai a zauna sai a yanke hukunci akan waye yayi laifi waye kuma za a hukunta waye ko kuma waye zai bada haƙuri. To ni haka nake bi a tsare wajen yanke sassauta rikici a wurin ayyukana.

A yawance irin me idan mutum mai ilimi ne to yakan yi wasu tsalansa a sa hannu amma in kuma mutum bashi da ilimi so yake danna ɗan yatsansa. Idan kuma mai ɗan gajeren ilimi ne so sai ya rubuta sunansa a matsayin sa hannu. To a haka muke tafiya da lamuran abubuwan mu da rayuwar mu. To yawanci ni dai da na ke ina ɗan alhamdulillah dadai gwargwado ina da ɗan ilimi na to nakan yi wasu tsale na a matsayin sa hannu na. Shi ne. In kuma na ga babban abu ne, hattambari ma mukan yi na kamfani sai mu buga a'a kansa hannu.

A tabbas ina iya gabatar da rahoto. Abune mai sauki a guri na tunda ni na taɓa yin harkar jarida, na kuma san yadda ake ɗauko rahoto. Naji daga bakin mutane idan ka je wurin rikici ka tambaye su me ya faru, me ya haddasa rigimar, me asalin ƙusilin abin da ya janyo wannan abin ya faru, wana irin mataki ya kamata su ɗauka domin su kare kansu daga faruwar irin wannan abun, yaya za a shawo kan irin matsaloli na shaye-shaye ko kuma na faɗan-daba da ya haddasa wannan abu. Duk irin wannan rahoto na iya dauko shi sannan kuma na iya yin rahoto. Ka ce mun ka ba ni abu in je in ɗauko maka, zan bi mutane in ji ra'ayoyinsu a kan rayuwarsu, a kan halayya ta yanda suke tahiye da abubuwansu. To, alhamdulillah, duk wani ɗan dabaru da wani abu na ilimin aikin jarida dai-dai gwargwadon ina da shi kuma na same shi kuma ina amfani da shi. Zan iya ɗauko duk wani rahoto da aka bani daga ko'ina yake ko cikin inda ba guri ne na rikici ba da idan ka shiga za ka iya rasa ranka, to wannan shine ba zan yi ba. Amma ko'ina zan iya shigan ɗauko rahoto zan kuma iya gabatar da rahotona a gaban kowa da yake gabana babu na tsoro saboda na san abin da na ɗauko rahoton a kai mai gaskiya ne.

Sau biyu ne. Ɗaya nakan yi da safe idan na tashi daga bacci, uhm, goge haƙora na, in yi kuskure, in zubar. Sannan idan dare na gama komai na san kwanciya zan yi, zan ƙara yin brush, in goge sannan akwai ruwan kuma ma kiln da nake amfani da shi, wanda shi kuma anan zan ɗora in saka shi, shi kuma in yi na dare. To sau biyu nake ala kullu yaumun.

A'a ƙwarai kuwa ina biyan kuɗi ta waya, tunda mu yawanci dai yawanci ni aikina ma ban taɓa saka kati ba ko wani abu, duk kuɗin da nake turawa ko nake karɓa duk ta waya nake karɓan su to bani da wata matsala. Ina biyan kuɗi ta waya yanzu koda me ake cewa ne Google dina yanzu ya ƙare ko da zan ƙara renewal dinshi na storage, extra storage da nake siya daga Google, dai kaga da naira ta nake sakawa sai in yi activating sai su, sai in biya su kuɗin ta waya. To gaskiya sosai ina yin amfani da biya ta bankuna nama, ai duk kaga ta waya muke biya dai ina biya ta waya babu wani matsala.

A sosai kuwa ina, ina, ina, ina da handwriting. Ina da handwriting sosai saboda ni bahago ne kuma yawanci duk wani bahago da wuya ka tarar da shi bai iya rubutu mai kyau ba. To ina da rubutuna, na zuba masu idan suka ga rubutuna sai su dinga cewa 'ka ga rubutunka kamar na mata' saboda mata ne suke tsaya su tsara rubutu dar lallal lallal. To gaskiya handwriting wannan a rubutuna yana da kyau. Dan duk abin da na sanya idan na rubuta maka zaka karanta shi a sauƙaƙe ba sai ka sha wahala ba kuma za ganshi tartartar ya fita. Ko da yaro ne ɗan wanda ɗan fara koyon Hausa in ya dandage zai iya karanta rubucuna.

A kwarai kuwa ina da fanka yanzu ma ita nake sha. Inanan da ita akwai guda uku a gida na. Dakuna biyu ne daman ɗaya kuma ba wannan ba ce. To ina da fanka, fanka na kuma ta ACDC da solar mai iska sosai. Dan yanzu ina kishin ƙidan nan ma ina wannan voice note ɗin, to fanka ta nake shaƙa shi yasa za ka dinga jin sound ɗin ɗan iska iska haka. To na fankan ne da yake ɗan yanayin garin namu akwai ɗan zafi yau shi yasa nake zaune nake ɗan shaƙarar fanka ta a cikin ɗaki a zaune in ji daɗin yin aiki saboda voice ɗin ya fi babu hayaniya sosai a cikin ɗaki shi yasa.

Na fi son yanayin sanyi. Shine jikina yake karɓa sosai, in ci abin da nake so, duk abin da na danna cikina ba zai ɓaci ba ko ba zan dinga jin amai ba ko kuma ba zan yi wannan ba. Sannan kuma na kan yi bacci na da munshari saboda babu zafin da zai hana ka bacci. To na fi son yanayin sanyi. Sanyi shine, ah, yanayin da na fi ƙauna a cikin dukkan wani yanayi saboda yana da daɗin mu'amala. Za ka kuma warware ka yi abin da duk ranka yake so. Idan abinci ne za ka ci duk wanda ranka yake so ko da abinci ka ajiye saboda wannan darajar sanyin ba zai lalace da wuri ba. Haka zalika ko kayan marmari ka saya saboda wannan darajar sanyin ba zai lalace da wuri ba. To shi yasa gaskiya na fi shan sanyi a cikin dukkan wani yanayi da ake wannan guda uku da zafi da wannan da damuna ni na fi son sanyi.

Haƙori kuwa an yi kwata-kwata ma ban son abun da duhu saboda ina da irin wani abu da ake cewa mene ne kalle-kalle ko kuma idan mutum ya dinga, idan a dai a dinga tunanin cewa kai ga wani abu nan, a ga wani kaza, ga wani tu. Gaskiya ne na fi son haske a ɗakina sosai don dukkan ɗakuna nama akwai guda yanzu ka bi, akwai a kunne yake, akwai kuma guda biyu. Idan na ga hasken ma biyun ba sai na ƙara hasken, na ɗora shi saboda na fi son in ga haske da wuri sosai a cikin wannan ɗina. A cikin ɗakina ya fiya mun kwance a hankali, na fi son shaƙa sosai da sosai.

A'a, ne watan Faberu aka haife ni. Biyu ga wata shekara ta alif ɗari tara da dubu ɗaya da ɗari ɗaya tara da tamanin da biyu, lokacin aka haife ni watan Faberu. Sannan kuma duk watan Faberu, biga wata shine ranar zagayowar haihuwa ta.

Da tsintsiya guda biyu nake amfani da ita. Akwai tsintsiyar laushi wadda ita nake don share saboda tile ɗan wannan da nake sharewa. Akwai kuma tsintsiyar kwakwa wadda ita kuma idan haka ƙura ta yi yawa, na kan yi amfani da ita wajen share wannan abubuwan tu. Wa'yannan dai tsintsiyoyin guda biyu su nake amfani da su a gida, na da tsintsiyar laushi da kuma tsintsiyar kwakwa. Ita kwakwa tana da ƙarfi sosai, da inda da tiya maƙale a tile in ka kaɗa ka goge shi za ta, za ta fitar da shi. Idan abu ya ɗan maƙale yara ko sun jefar da alewa ko ɓawon kankana ko ɓawon agwaluma ko wani abu tu za su yi. Ta kuma wannan ta laushi takan share duk wata ƙura da take kan tile da sauri fiye da ta kwakwa.

A ni wallahi ba na ce ba saboda yana iya dangantaka kilomita biyar goma nakan iya tafiyata ba abun da ya dame ni in je in dawo. Idan ma aka ce ina son yin training kenan nakan yi wannan doguwar tafiya in je in dawo saboda in samu wannan training ɗin in yi shi. Amma in dai ba haka ba gaskiya ba zan iya ƙimanta ba tunda in dai ina tashi tafiyar ƙasa, ba wai aba na ke saka wani abu maleji ko wani abun da zai iya, zai iya wannan ba. Amma daga kilomita ɗaya har zuwa biyar har zuwa goma ma duk na kan iya yin ta a ƙafa ba wani abu bane ba. He dai idan aka dawo jiki zai yi ciwo to adai kimance kenan. Amma tunda ni ba ki manta ba kuma ba gane kilomita tunda lungu ne ka shiga can lungun ka fita can ka shiga wannan titin ka tsallaka can ba iya gane kilomita ba. Amma akan yi ƙiyasta cewa za ta iya kaiwa kilomita uku, biyar, goma har zuwa goma.

Ɗa kai ban fiya son cin abinci ba ai komai yana buƙatar sirri ban fiya son cin abinci a titi ba, indai ba larura ba gaskiya. Nakan ɓoye wannan ɗina, nakan ɓoye cin abinci na inda ba ɗan cikin gurin saida abinci ba wanda akan killace wanda mutane ba za su dinga ganinka ba. Saboda yawanci in mutane suna ganinka ido guba ne. Wani wataƙila zai samu irin kalar abincin da kake ka siya akan titi ba kake ci, sosai ran sa ya biya in kuma baka bashi ba hakki ne. To shi yasa kwata-kwata bana irin wannan abun. Sai dai in ɗan samu gurin in killace kaina in ci amma bana cin abinci a titi.

To gaskiya sa'oi ka ga idan na tashi da safe na kunna ta, ina kunna ta wajen ƙarfe sha ɗaya goma. To kaga idan ya daɗe ne sha biyu rana. To kaga idan na kunna ta goma, sha ɗaya, sha biyu, ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu, ƙarfe uku, ƙarfe huɗu, ƙarfe biyar, ƙarfe shida, ƙarfe bakwai, ƙarfe takwas, ƙarfe tara, ƙarfe goma, sha ɗaya, sha biyu, ƙarfe ɗaya, ƙarfe biyu. Ina kallon waya wajen awowi sha takwas nakan tsaye a kan waya. Haka. Wani zubin awowi sha huɗu, sha biyar. To amma da hayez dai idan na yi awa sha takwas su ne nake yin su a kan waya.

Ina daukan aiki da farko ma dai ina daukan aiki ne dai dai da lokacin da nasan zan iya shi. Idan nasan bazan iya ba, bana daukan aiki. Misali yanzu ka bani aiki na awa ɗaya kace in gama shi kafin awa ɗayan nan. To in nasan bazan iya ba na kuma dauki alƙhuri zan gama maka awa ɗayan nan, to zan gayyato mutani mu raba wannan abin da zaka bani tare dani da su don mu gama aikin nan a awa ɗaya. In kuma nasan aikin nan da wuya kace mun shi awa ɗaya kakeso nasan kuma bazai samu ba, zan gaya maka da farko cewa bazai yiwu ba. To shi yasa nakan samu, nake samun nasara a dukkan ayyukana in kammala shi akan lokaci. Ba don komai ba duk wani abin da zai bada matsala daga farko nakan kiyaye shi.

A muna zaune cikin mutunci. Ai duk abin da ba za ka yi idan aka ce maka ba a, an wulakanta ka, kai kakai kan ka. Kuma idan aka ce maka ka yi faɗa da abokin aikin ka, kai kajan yowa kanka. Amma duk inda ka kiyaye mutuncin ka, ka kiyaye martabar ka, ka kiyaye cewa kuma ko a wurin aiki ka ɗagarwa ne to za ka zauna lafiya. To gaskiya haka nakan bi yawancin abubuwa na ban yin gaggawa kuma ina zaune da abokan aikina lami lafiya muna mutunta juna. Saboda ba don komai ba saboda mutunta juna da aiki da zama cikin amana da haƙuri da juna. Saɓawa dai wani zubin za ka kashe ɗan yaɗansa amma da wai ce ka ga an yi wani faɗa da za a daɗe ko ba a magana ko ba a wani to ina zaune cikin abokan aikina cikin mutunta juna da ƙimanta su da daraja. To sosai ka ga babu wani abu kuma da zai ƙaru in ka ƙimanta mutum ka daraja shi. Da man ka wulakanta mutum shine za ku rigi ma dashi amma in ba ka wulakanta shi ba babu yan da za ayi ku samu matsala da shi.

A kai, kai, kai, kai kendr har yanzu mu nake ji ma ba sayi. Da dai muna kunna kendr amma yanzu gaskiya kendr ɗin ma wahala yake. Ba kowane shaguna ne suke siyo shi ba saboda yayi tsada yayi wannan gaskiya yanzu bana ba ma kunna kendr a gida yanzu kwata kwata ba ma kunna shi saboda yayi, yayi, yayi nesa ba a samunsa a kusa kuma Alhamdulillah yanzu gidana akwai wuta 24 hours. Na ɗan sa solar ta, dai dai ƙarfi na, ina amfani da ita. Ɗaukan mun firji na da zubi na da komai da komai na to shiyasa gaskiya ne yanzu bam damu da kendr ba kuma bam ma san inda ake saida shi ba yanzu. Dan duk shaguna yanzu ba da wuya ka samu kendr ɗin ma. Neman sa ma tashin hankali ne shine.

Na tofa miyau na a abin shara, in kuma da na tashi daga safe haka akwai ɗan abu da na samu haka na zuba toka a ciki to nakan tofa shi a ciki. Shima duk bayan kwana biyu sai a zubar sai a zuba wata sabuwar tuƙa yanda muke a hausa kenan. Kuma a tsaye nake nakan tofa shi a cikin abin shara saboda yafi, yafi bana son ƙazanta ne shi yasa ko shi muke kiyaye wa. Zakaga ina wannan din shi ina ajiyewa saboda tsafta tana ɗaya daga cikin abubuwa masu kyau. Shi yasa idan na tashi zan zubar da miyauɗina, yawu na sai in yi zuba shi a abin shara in kuma da daddare ne na tashi da safe sai in zuba wannan. To kuma da yake ma ina wanke bakina safe da daddare dai seka tarad da safe in ka tashi ma babu wani yawu a bakinka ko babu wani datti da zai dinga saka kana wannan ɗinka. Kana jin wari ko wani abin a bakinka.

Eh kwarai kuwa ina yin kiran bidiyo. Nakan yi a Zoom call, nakan yi a WhatsApp, nakan yi a Google. Saboda na gaya maka irin yawancin sana'o'ina inda na ƙasashen waje ne. To, duk yawanci mutanena na ƙasashen waje babu dama kace za ka kira mutum a direct call. To kuma idan za ka yi irin wannan ci dakai zaka ga akwai mutane da suke a tsakani wanda suke suma suna son idan an siyar da abun nan a ba su ribarsu to sai suka zamanto cewa akan haɗuwa a kan Google ko akan Zoom call ko akan WhatsApp. Ayi bidiyo call kowa yana kallon kowa. Idan kuɗi ne a biya maka kaska kuma ka ba su coinsinsu ko kuma ka saka coinsu ba ka kuma wani coinsin daban. To ni yawanci ina yawan yin wannan bidiyo call ɗin saboda haka shi ne daidai.

Aaa, muna shan, madarar shanu na fisanta sosai. Sai kuma akwai abin sha wanda yake ƙara kuzari energy drinks suma ina son su sosai. Sai kuma irin tattacen furotin nan yauwa ina son su sosai. Sune abubuwan sha dai da na fi su. Tunda ni ban fiye san masu kayakin da babu wanda addini bai halatta mana ba daga wannan madarar shanun, sai, sai wannan, mm, sai energy drinks sai kuma ruwan tattacen kayan marmari su na fi so gaskiya.